A gidan mu ba mu da WiFi sai dai kawai muna da data. Kowa yakan sayi data a layinshi in zai yi amfani da shi. Wasu gidajen dai masu kuɗin maƙota haka sukan sa WiFi amma mu ba mu sa WiFi ba saboda ba mu da ƙarfin siyan WiFi for now. Amma nan gaba idan mun yi ƙarfin siyan shi, za mu siya mu saka a gidan mu saboda samun sauƙi na caji da wasu abubuwan dai haka. So WiFi dai yana da daɗi kam, yana da daɗi. WiFi yana da daɗi kuma yana da sauƙin amfani amma ba mu da shi a gidan mu sai dai mu sa data. Layi kammu mu yi amfani da data. Wanan shi ne.